A, a haƙiƙanin gaskiya, yadda nake yanke shawara a gurin aiki idan lamari ya taso musamman ko matsala ko kuma wani cigaba ko kuma abubuwa na gaggawa. Akwai wasu muhimman abokaina wanda muke aiki tare da su. Gaskiya idan wani yanayi ya tashi makamancin wannan nakan zauna ne nayi shiru na nutsu. Nayi tunanin meye ne yakamata ace nayi domin cewa na shawo kan wannan lamari. Idan na ga cewa na kasa taɓuka komai, to haƙiƙanin gaskiya nakan yi ƙoƙari na je na same su sai mu zo mu tattauna muyi shawarwari kuma me yakamata ace mun ɓullo wa lamarin domin mu sai ta kome ya tafi yadda ya kamata ba tare da an samu wata matsala ba. To haƙiƙanin gaskiya a duk lokacin da nayi wannan abu ko kuma na same su muka tattauna cikin ikon Allah sai kuma kowa ya kawo shawarwarin shi mu ɗauki wacce ta dace daga nan sai kuma aikata abunda mukaga ya dace kuma cikin ikon Allah sai komai yayi daidai.

Ah, wato a gaskiya shi tafi kala kala ne. Ah tafi akwai irin wanda ake yi idan mutum ya ci wata nasara ko kuma a wajen wani taro idan ka tashi ka yi wani jawabi, jawabin kuma ya ƙayatar da mutane, so akan yi maka tafi. Ko kuma tafi irin na yara a makaranta, aa irin kamar su aa primary school ko kuma secondary school. Idan mutum ya yi wani abu ko malami ya ba da tambaya wani ya amsa yadda ya kamata, to shi ma akan yi wa mutum tafi. Ko kuma like a jami'a wajen presentation akan yi tafi. To tafi dai ya kasu kashi kashi kawai ince kala kala daban daban aa wanda ake yi wa mutane domin nuna wani abu na farin ciki. To a gaskiya ni yadda nake yin nawa ina yi mai ƙayatarwa yadda yake taɓa zuciya. Musamman a lokacin da idan na yi shi aa nakan tuna a lokacin yaranta a wato ainahin primary school. Irin shi nake yi sabida ina tunawa da bayana.

Magana da abokan aiki yadda nike magana dasu gaskiya, gaskiya lamari ne mai kyau, hanya ce kuma mai bani farin ciki da natsuwa sabida babu wani hantara babu wani cizguna wa a tsakanin mu. Da yadda zan mayar da magana wa abokan aiki gaskiya cikin yanayi ne mai kyau da kuma natsuwa tare kuma da bada farin ciki mai nishaɗi. Sabida babu wata matsala da take faruwa a tsakanin mu ko wana jindaɗin zama da kowa. Duba da yanayin yadda muke gudanar da rayukan mu a cikin wato ai nufin wajen aikin mu.

Ka'ai gaskiya ne. Ah wato a gaskiya ne ire-iren finafinai da nake so ko nafi so gaskiya babu kamar fim ɗin Indiya musamman Indiya Hausa wanda ake fassara wa da Hausa. Kuma sannan fim ɗin ya kasance ya shafi soyayya ne gaskiya. Na fi son kallon fim wanda yake fim ɗin shi na soyayya ne. Sabida ina samun nishaɗi sosai ina kuma samun farin ciki a yayin da nake kallo. Kuma sannan ina fahimtar wasu abubuwa ina samun wato ainifin wasu ilimummuka da ya shafi zamantakewa da kuma yanayi na soyayya tsakanin miji da mata. Ina fahimtar wasu abubuwa sosai dangane da haka shiyasa nake son kallon fim ɗin wato ah Indiya sabida komai su a fannin soyayya sun iya sun ƙware ɗari bisa ɗari gaskiya ina jinjina musu.

Kayi tambaya mai kyau, wato a gaskiya, ah, launi ko in ce kalar launukan da, ah, idanuna suka fi son gani shine gaskiya. Na farko dai babu kamar launin kore. Wato ainifin tsaunin tsauni ake cewa ne ko kore. Irin kalar da take, irin kalar ganye hakan nan, ah, ko kuma irin kalar bishiyoyi shine dai ina ga wanda ake cewa kore. Musamman a lokacin damina nakan ziyarci wato ainafin gurare ko in ce jeji inda tsaunuka suke. Na yi zaune na ringa kallo saboda gaskiya ina samun farin ciki sosai da kuma natsuwa. Kuma sannan, ah, idanu suna ƙara lafiya. A lokacin da mutum yake, ah, ya ringa zubawa irin wannan abubuwa idanu, gaskiya yana samun ƙarin ƙarfi da kuma lafiya. Shi ya sa ko da yaushe, ah, a lokacin musamman damina nakan mai da hankali wajen kallace-kallacen ire-iren wannan tsaunuka. Shi ya sa ma ko a gidanmu za ki ga akwai wannan bishiyoyin ashusshuke wanda gasunan sunyi girma sosai, sun ƙawata guri kuma sannan sun yi kore shar.

A gaskiya ne sosai. Tabbas na iya jifa kuma na kan iya jefa dutse. Yayi tafiya mai matuƙar nisa sabida ko a lokacin yarinta idan na tuna a lokacin da muna yarinta ko a makaranta idan ana wani wasanni so har ba'a so in ɗauki dutse in yi jifa sabida gaskiya yana nisa sosai kuma mafi yawa idan na jefa yakan samu wani abu ko kuma ya samu wani wanda kuma za'a samu rauni ko kuma wani abu dai makamancin haka. To shiyasa a gaskiya na rage wa to ainahim wannan jifan sabida hannuna iya da saiti ko manya suna magana akan hannuna da Allah zai sami. Misali ace akwai wata gasa da ake shiga wacce mutum zai shiga wata gasa wacce ake irin jifa hakanan domin agwada wani abu ko saiti suna da yaƙinin cewa da zan iya yin nasara a wannan wurin. Wannan shi ne.

Kaaai sosai da sosai. Ka la ilahe illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wato gaskiya tambayan nan na ji daɗinta sosai, ah duba da yadda na ji ta ne daidai da ah wato ainifin irin yadda ni nake so. Ah wato a hakikarin gaskiya ina matuƙar son kallon wata da daddare musamman irin ina cikin shauki na soyayya. Wato a lokacin idan na ɗaga kai na sama na kalli wata, na kalli taurari da suke cikin sararin samaniya. Wato sai na ƙara fahimtar wato ainifin wata, izza da baiwa da kuma iko da Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa a sararin samaniya. Yadda yanayin yadda ya ƙawata ta da kayan ado taurari da wata. Ga kuma yanayin launin sararin samaniyan yadda ke fita a daidai wannan lokaci. La ilahe illallah. Gaskiya ana samun farin ciki sosai ina jin daɗi a daidai wannan lokaci. Ina matuƙar samun farin ciki da natsuwa. Kuma ina wato ainifin ƙara, ina ƙara girmama wato ainifin Allah subhanahu wa ta'ala da jinjina masa da wato ainifin godiya gare shi da ya ba ni rai da lafiya da kuma ya ba ni ikon zuwa na kalli wannan, wannan sararin samaniyan da watan da ke cike da taurari. Har kuma ya ba ni wato ainifin damar fahimtar wasu abubuwa dangane da shi. Gaskiya alhamdulillah.

Aaa, wato a gaskiya bana ra'ayin cin abinci a kan titi. Aaa, sai dai idan ta kama dole babu yadda zan yi sabida sha'ani na rayuwa da kuma yanayi na yau da kullum. Wasu lokutan nakan ci abinci a kan titi amma ba dan rai ya so ba. Aaa, akwai dalilan da yasa nakan ci abinci a kan titi. Dalili na shine mafi yawanci idan iyalina basa nan ko sun yi balaguro ko kuma sun tafi dai wani gurin dai wanda sukan da jima basu dawo ba. To wanda yake ni kuma ina jin gandan wato in nufin yin girki. To nakan fito waje domin na samo wani abun na siya na ci. Amma mafi yawa bana zama a kan titi domin na ci sai da na samu. Aaa, ko shagon da ake siyarwan ko kuma dai wani guri dai wanda yake da wato a nufin sirri.

Eh, na kan yi motsa jiki, ah, kusan kullum musamman a lokacin da aka fito daga wata ainafun sallah asuba'i zuwa daga wa toh kenan daga karfe shida zuwa bakwai da rabi, sai kuma da dadare kafin shiga bacci musamman a ce bayan sallah isha'i daga karfe takwas zuwa karfe karfe tara ko kuma tara saura. Wa toh dai-dai lokaci ah, na kan yi wa toh ainafun gudu domin in motsa jiki sabida shi motsa jiki yana sa jiki ya karƙo ya yi lafiya. Ya zamanto cewa duk wasu ƙananan cututtuka suna fita daga jikinka a yayin da kake haɗa zufa ko kuma da cegunmi. Wa toh, ainafun dai shi wannan motsa jiki iya namaka ƙara amfani a jiki shi ya sa na ke ƙoƙarin yin shi a koda yaushe.

Aaa sosai gaskiya, ni ɗan gayu ne. Ina matu ƙarsan ɗakina yai haske sosai, hasken kuma ya kasance kala kala ne. Akwai masu launukan blue, kore, ja da dai sauransu. Wanda idan makunnar zan iya kunna kalan wadda nake so a daidai nayin da nake buƙata. Gaskiya ina matuƙar san haske a ɗaki.

Eh gaskiya, ai dole ɗan adam yaji tsoron kwari, ah musamman kwarin da suke da cutarwa kamar su maciji, kunama, cinnaka ah a irin wannan da suke yawo kenan. Sannan kuma akwai na water inafun na ruwa. Su madai ga sunan duk kala kala to gaskiya dole ɗan adam ya kasance mai tsoron su sabida suna matuƙar cutarwa tunda wani lokacin cutar warsu takan kai ga mutum ya rasa rayuwa. To kinga dole ne ace mutum yaji tsoro. Hakikanin gaskiya ina jin tsoron su sosai, sai dai ina neman tsari ga dukkanansu aa wajen Allahu kafinawan wa ta'ala domin ya kare ni daga gare su.

Eh, tabbas ƙwarai da gaske. Ah-- ina ajiye copy'n wato inafin bayanan mu musamman masu muhimmanci sabida ko ta ɓaci ko in ce kinsan Hausawa suna cewa ajiya maganin wata rana. Wato gaskiya duk wani abunda na san yana da muhimmanci a gurin aiki nakan yi copy shine ajiye sabida shi rubutu ko kuma in ce ajiya yana kare wani wasu abubuwa ko wasu matsal-tsalu da suke tasowa a nan gaba. Wani lokacin abu zai faru ace ana buƙatar wani abun da zai tabbatar da cewa eh lalle abun nan akwai shi ko babu shi ko de wasu abu makamanta haka. To kinga idan akwai wato inafin copy'n to akan yi amfani da shi kuma a wuce zargi. Sannan kuma wasu lokutan zaki ga wani aikin bai kammalu ba kuma sanan, ko in ce an kammala shi kuma ana bukata a sake irin shi to in babu copy'n kinga-- ba zai yiwu ba, kinga nan wata asara za ta iya shigowa.

Ah gaskiya akwai wani gidan abincin da bana mantawa da shi sosai. Ina matuƙar son gidan abincin nan sabida gidan abincin sun riƙe ni kamar wato a nufin ɗa. Dan bana mantawa tun ina ɗan yarona a gidan nake wasa tare da ƴan gidan sannan nakan yi wa ƴan gidan aiki irin kamar su wanke wanke ɗebo ruwa da siyo kayan miya da dai sauransu. So musamman wasu lokutan na kan fita waje wanda zai zo sayan abinci na karɓa naje na siyo na bashi. Wani ya bani ɗan canji wani kuma ya rage mun naci. Da yike da lokacin ina gudanar da rayuwata kamar dai almajiri gaskiya. To kuma gidan sai suka tausaya mun suka riƙe ni ya kasance ma a gidan nake cin abinci gidan mamu. Gaskiya wannan gida bazan manta da shi ba. Kuma sannan ina alfahari da su sabida shi ciyarwa yana da matuƙar muhimmanci da tasiri a rayuwa kuma zai wu ya kamanta da wanda ya ciyar da kai.

Gaskiya ne, gaskiya ne na fi son ciyar da hutu na, wato inufun, ah, gidana tare da kuma iyalina. Ah, na kasansu wa lokacin da muke hutu, ah, na tanadi komai a gida sabida ni da iyalina mu huta mu kuma ji daɗin abun da, ah, muke hutawa dominsa. Sannan kuma nakan ɗauke su mu fita cikin gari, mu zagaya wurare da dama waɗanda zai sasu shiga cikin farin ciki a lokacin hutu.

Eh, a'a sosai ina son zama kusa da taga gaskiya. Bana mantawa a lokacin da muna makaranta. Kinsan gadon makaranta sama da ƙasa ne. To akwai wani abokina da shi ya fi son ya zauna a sama sabida kuma shi mutum ne wanda baya son zafi kuma sannan gadon saman aka yi daidai da yana kusa da wata inafun taga. Shi yasa shi yake cewa shi ba inda ya fi so irin wajen taga. To sai wani lokaci ana kwance sai wuta ta tashi wata inafun nefa da aka kawo nefa tayi ƙarfi sai ta yi sparking. Da ta yi spark ya tsorata. To shi kawai sai da aka tsince shi, shi ya fito ta tagar. To shi ne abu ya ba mutane dariya sosai. Kowa ya ce shi fa shi ɗakin sama gadon sama yake sosai sabida inda taga take ko da wani abu ya shirin faruwa shi zai samu ya tsallake. To daga nan ni ma na ji ina bala'in son zaman taga kuma sannan ko ba ma ba don wannan ba za ki ga tagar tana wata inafun zuwa da tacaccen iska mai daɗi, iska mai tsabta wanda babu wata datti a cikin shi. So ko hakan ma ya kan sa na ji ina ƙaunar zama a taga.

A gaskiya mafi yawan lokutan da nake wanke wata ainifin kayayyaki na shine duk ƙarshen sati wato weekend. Saboda lokacin ne nake da lokaci mai tsayi wanda zan iya yin singuloli na ba tare da na shiga wani aikin ba. Musamman ranar Asabar zuwa ranar Lahadi so nakan yi wanki ranar Asabar completely sannan na yi guga washe garin ranar Lahadi. Kin ga Litinin, Talata, Laraba zuwa lokacin gaba ɗaya kwanakin sati nakan yi saka kayan da nake buƙata. Wannan shi ne.

A'a sosai ina sanya tunatarwa sabida aiki. Wasu lokutan ma tun a gida nakan sanya tunatarwa a wayata ko kuma a wata inafun jikin na'urata sabida akwai wasu ayyukan da na seta wasu tunatarwa gare su sabida daga nagan wannan tunatarwa zan je in yi abun da ya dace a gurin. Kusan kowane aiki na bashi a wannan da ya kamata ace na bashi na yi a kan shi sabida kar na shiga waki wannan aikin ko kuma na ɓata wani shaida. Mafi yawanci idan na seta wannan, mana zan iya na yi maintenance da yake gudana ko a wannan da zan iya yi a wannan aiki kafin na shiga wancan to wannan shine.

Aaa wato, nihin yanayi ne mara daɗi da kuma tausayi musamman a lokacin da mutum aka ce ya kawo koke a gurin ka. To hakikanin gaskiya akwai abin da bai masa ba ko bai ji daɗinsa ba, dangane da abubuwan da kuke aiwatarwa. To na kan yi ƙoƙari dai a na amsa wannan kira kuma sannan na yi ƙoƙarin yadda zan lallashe ka, na sa zuciyar ka ta yi sanyi na kuma tausashi duk wani wato ainifun ɓacin rai da ka zo da shi. Ni na iya jure nawa domin na ba, na ga na ba ka mahimmanci na kuma kula da abin da ka ke faɗa. Kuma insha Allahu duk ƙorafin da aka kawo ko koke a mukanyi zama akansa domin mu tattauna mu ga yadda zamu tafi yadda lamarin. Sannan kuma mu kawo gyara nan take cikin ƙanƙanin lokaci sabida wanda suka kawo koke su fahimci cewa eh lalle an lura da wato ainifun koken da suka kawo kuma sannan an ɗauki mataki a kai. Hakan yana sa kasuwanci ko kuma gurin aiki ya tafi yadda ya kamata tare da ƙaunar wato ainifun mabiya.

Gaskiya ne sosai da sosai. Gaskiya nakan yi kuka a lokacin yanka albasa idan kin san wanda aka yi wa duka. Saboda albasa tana da matuƙar yaji sosai, ta yanda a lokacin da kake yankawa in dai ba ka yi sa-- ka je wuya ma ace ka yanka albasa ba ka kama yin hawaye ba. Saboda ita wata abu ce wacce take da ƙarfi sosai, tana da yaji mai matuƙar ƙarfi. Wanda duk lokacin da kake yankawa, sai ka ringa hawaye. Wannan dalilin yasa gaskiya nakan tausaya wa iyalina sosai ɗari bisa ɗari a lokacin da take yin girki har na kan tsaya na iya tayata da wasu ayyukan saboda na rage mata wahala. Wasu lokacin ma ni nakan karɓi wannan yanke-yanken kayan miyan duk da dai akwai yaji sosai na jure. Wato ita kuma idan ta ga ina hawaye, ita ma sai na bata tausayi sai ta zo ta karɓa ta ma idani gefe. Kai, halamarun iyali da soyayya akwai daɗi.

Eh, sasai. Ina yin ƙoƙari wajen saka wasu a nufin wah-toman hajujuci wanda suke kare waya daga fadawa, aah, wasu cututtuka wanda ake kira da virus. So so duk wasu lokaci nakan danna su domin su yi scanning, su yi optimizing abubuwa domin wayata ta dawo yanda ya kamata ta dawo cikin hayyacinta. Musamman a lokacin da idan naga tana, tana mun wani rashin ɗa'a. To nakan yi ƙoƙari domin naga, na je na dangwala wannan manhajar domin tayi aikinta. A gaskiya su wannan kalan manhajojin suna da matuƙar amfani sosai a cikin waya domin suna kare ta daga cututtuka irin wanda zasu zo kai tsaye su rikita maka lissafin kan wayarka.

To, shi magance damuwa a wurin aiki, ah ya danganta da wacce irin damuwa ce ta taso. Kuma sannan duba da cewa an bamu horo kala kala aduk lokacin da wata damuwa ta taso a wurin aiki. Ga yace za muyi ƙoƙari mu gama mun magance ta, kuma ga yace za mu ga, za muyi ƙoƙari mu gama mun shawo kan matsalar nan take. To a gaskiya mu kan iya kawo ƙoƙarinmu domin ganin cewa mun magance dukkanin matsalar da, dukkanin irin matsalar da ta taso. Idan kuma tafi karfin mu, mu kan kira taimako daga ɓangarori da dama daga cikin ma'aikatanmu. Wannan shine.

Gaskiya mafi abubuwa, abubuwan da nake yi domin na samu nishaɗi shine babu kamar karatun Alqur'ani mai girma. Sannan bayan shi, aa nakan yi wato anufin salatun annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam domin na sake samun ƙarfi da kuma nishaɗi sosai a zuciyata. Aa saboda duk lokacin da musamman a ce ina cikin damuwa ko kuma dai wani abu ya same ni ina neman mafita ko kuma dai kamar dai yadda kika faɗa domin yin nishaɗi, ka siya babu kamar wannan. Shi kawai nake samu na yi na samu nishaɗi kuma ga nishaɗi gala da kai, Alhamdulillah.

Eh. Gaskiya tambaya da kyau. Abincin gargajiya irin wanda na fi so gaskiya babu kamar tuwo, irin tuwon dawa ko kuma tuwon alkama ko kuma tuwon wato ainafi tuwon gero, ah sannan tuwon masara sannan tuwon shinkafa. Gaskiya ina bala'in son tuwo sosai. Sannan ya kasance cewa miya ne miyan gargajiya ko miyan kuɓewa ko miyan yakuwa ko kuma miyan kuka da dai sauransu. Gaskiya tuwon gargajiya akwai daɗi.

Ah masha Allah. Dangantaka ta tsakanina da maƙwabtana gaskiya lamari ne mai girma sosai mai kuma matuƙar ƙarfi. Sabida akwai malamai ko in ce addini yana magana ah game da zamantakewa tsakaninka da makwabtanka. Ya da kyau ka kula da su sosai musamman ace idan ka da hali fiye da su. Saboda akwai albarka mai yawa a tattare da su sannan kuma akwai sakayya wacce idan ka kula da su zaka samu alkhairi iri iri Allah zai maka. Haka zaluka idan ka saɓa musu ko kuma ka cutar da su akwai kuma wato ainafin azaba itama mai girma wacce Allah zai maka dalilinsu. Sabida, sabida haka makwabta suna da matuƙar muhimmanci a zamantakewar mu ta rayuwa a. Ah baka da wani makusanchi ah wanda yake kusa gare ka fiye da makwabcinka wanda kuma zai taimaka maka a lokacin da kake neman taimako fiye da shi. Wanda zai jajanta maka a lokacin da kake cikin neman jaje babu kamar shi. Wanda kuma zai taya ka murna ah a lokacin da ka shiga yanayi na farin ciki babu ya shi. Sabida tare kuke bacci kuna maƙwabta tare abubuwa da yawa zasu faru wanda shine zai fara sani kafin kowa ya sani. To iya da kyau ace mutum ya kyautata alaƙarsa tsakanin shi da makwabtansa sabida sha'ani na rayuwa.

Eh sosai da sosai. Nakan ƙetare ƙafafuna a lokacin zama, musamman an mana faɗa a kan shi da muna yara ko lokacin cin abinci ko zama. Akwai yadda mahaifinmu yake koya mana shi ga yadda ya kamata ace ku zauna a jkun cin abinci ko kuma idan za ku zauna. Ba kawai any how mutun zai kawai zauna yadda yake so ba. To akwai zama mai kyau akwai mara kyau. To du an koya mana shi daidai gwargwadon kuma muna yin ƙoƙari mu na bin yadda aka koya mana.

Wato gaskiya ni kidaya kayayyaki kusan ko da yaushe idan na gama kasuwa nakan zauna na kidaya kayayyaki ko kuma wasu lokutan nakan bari sai sati sati na kidaya domin naga miye ne ke wakana a shagona, meye ne babu kuma meye nake bukata, shin kayan ya ƙaru ko kuma ya ragu domin na ɗauki kyakkyawan mataki game da wannan lamarin. Gaskiya ina ƙoƙari wajan kidayawa.

Gaskiya ne, abun da ke sa yin dariya yana da wato ainufin. Badai kamar misali, in shiga wato ainufin social media musamman shafin TikTok. Akwai wasu shafuka da nake bi wanda suke yin abubuwa na abin dariya irin prank-prank da ake kira prank dinnan. To gaskiya wannan abubuwa suna matuƙar ba ni nishaɗi da dariya sosai.

A'a sosai ina shan ruwan 'ya'yan itace. Kamar misali ruwan lemo, ruwan kwakwa da ruwan akwai abubuwa dai gasunan da yanzu suke tattare da ruwa gaskiya ina shansu sosai. Sabida gaskiya ina jin daɗinsu na matuƙar son in ga ina shan su musamman a lokacin azumi. Kai ki dai bari kawai. Amma dai lamarin ba'a cewa komai.

Gaskiya mafi yawa na fi son yanayin zafi, ah, fiye da yanayin sanyi, sabida ƙofa komai. Shi yanayi na zafi yakan takalo, wa toh a nufin ya takalo maka cewa kana da wata matsala domin ka je ka magance ta musamman dangane da rashin lafiya. Kin san a lokacin zafi an fi yawan rashin lafiya, toh a dai-dai wannan lokacin ne mutane sukan yi treatment na jikinsu. Mutum ya je kan sa service, yayi garambawul. Ah, sannan kuma yanayi ne wanda fatar mutum da kuma jikin mutum yake yin kyau sosai ka dawo fresh. Kuma sannan wanka ko da yaushe za ka yi wanka, wallah aƙalla ma wanka kusan sau huɗu ko sau uku a rana. Amma a lokacin sanyi duk ba za ta samu wannan ba. Saboda sanyi yana ɓayar da cuta indai ɓawar cutar ta kai asalin cuta ba gaskiya. Wannan shi ne dalili.

Ah gaskiya sosai muna samun horo a gurin aiki sabida gaskiya masu gidajen mu basa wasa wajen bamu horo sabida suna faɗan cewa su basa sosai ga in samu matsala daga ma'aikatan su ah ko da yaushe sabida yawan kawo ƙorafi na ma'aikata gaskiya kan jawo matsala a gurin aiki shi yasa suka yi ƙoƙari su bamu horo yadda ya kamata domin mu bada himma muyi aiki cikin ƙaimi mu da basira sannan kuma komai ya kasance ya tafi dai dai yadda ya kamata.

Gaskiya wurin aikin mu ya da matuƙar kyau sosai sannan kuma a ƙayace yake. Komai gaskiya, wanda sukayi wato ainihin gurin sun gyara shi yadda ya kamata. Sannan kuma ko waye ya shiga domin biyan buƙatunsa yakan fito cikin farin ciki sannan ya samu abin da yake nema. Duba da cewa yanayin ginin an ƙawata shi kuma sannan babu abubuwa na ƙazanta komai a cikin tsari. Gaskiya ni kai na ina jin daɗi a lokacin da nake ciki. Zan shiga ni kuma zan fita gaskiya yana mun daɗi sosai.

Ah. Wato a gaskiya a cikin launuka na fi son launin kore. Launin kore yana da matuƙar tasiri a rayuwata da kuma lafiyan jikina. Ina bala'in son launi kore, sosai da sosai fa ba kaɗan ba. Sabida ina jin daɗin yadda nake tsayawa nake kallon shi ina samun ni da kaina a yayin da nake tsaye nake kallon launin kore. Nakan ji kunne, nakan ji idanuna sosai sun yi ƙarfi. Sannan kai, ba dai haɗi.

Gaskiya na fi so ɗaki ya kasance yana da yanayi mai daɗi sosai, musamman ace idan lokacin sanyi ne ya kasance ɗakin yana da yanayi na ɗumiɗumi, idan kuma lokacin zafi ne ya kasance cewa yana da yanayi na sanyi sanyi. Saboda ina matuƙar son yanayi mai daɗi.

Ha gaskiya ne, wannan shine ake cewa ranan girbi, zaka girbi abun da ka shuka ke. Ha ranan girbi ai lamari ne mai dadi. Nakan ƙosa wannan ranan ta zo nakan matsu saboda akwai bukukuwa ga na yi ta haɗin abun da zan yi wa iyalina, iyaye na da ƴan uwa da abokan arziki. So kin ga dole wannan rana na zan sa ta araina dole ne kuma zan tsammaci zuwan ta sosai da sosai. Gaskiya ina jin dadi sosai saboda akwai abun da nake shirya wa mutane na.